Eh ina son zama kusa da taga, dayake amma wani biyu yiyi ne kamar inda cikin zafi nake son zama kusa da taga saboda iska, in sha iska sosai. Amma in ba ni ake cikin sanyi ba, in son zama kusa da taga, na fi so a cire nda zama kawai inda aka matsa.

A bana ƙirga so nawa nake ƙarɓan ƙira a aiki, da yake ƙira ai zuwa zuwa ne, ba wani lokaci da ba za a iya ƙira mutum ba inda ana buƙatar shi yiwane abu, ko kuma ana buƙatar shi ya sa wani abu a cikin aiki dole sai a ƙira shi. Wani bi ana iya kan kira na kamar so shida, so bakwai, iri-iri ne.

Duk lokacin da na farka da sassafe, abun da nake yi ne, sai in yi addu'a, in ma Ubangiji na addu'a da ya tashe ni. Bayan haka sai in samu in yi alwala, sai in gode wa Allah, in yi sallah. Abubuwa da nake yi ke nan, in na tashi na farka da sassafe. Bayan haka sai in ci abincin safe, sai in sa kaya, in wuce zuwa wajen aiki.

Eh, dangantakar mu da maƙotan mu gaskiya yana da kyau saboda. Dangantakar mu de maƙotan mu yana da kyau saboda maƙota ai dole kuma ya zaman to gaskiya dole ake kyauta tawa tsakanin juna, saboda kyauta tawa yana da kyau saboda sune mutanen dake kusa da mutum.